Gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Duk sanda nake yin magana, ina yin magana ne da murya ta yanda take, ko a waya ko a zahiri ko kuma lokacin da nake yin video call. Duk sanda na ke yin amfani da abin da ya shafi ajin murya ta, to ina yin ta ne yanda take ba tare da na amfani da mataimakin murya ba.

Gaskiya ne, ba ma abokin zuwa gidan fim ba ne. Duk da a shekarun baya, a lokacin ƙuruciya ina zuwa gidan fim, kuma ina zuwa ne domin na kalli wasan ƙwallo. Lokacin da babu wasa kuma ina kallon fim na Indiya, na Hausa ko kuma na Amurka. Dukda wani lokacin zuwan ina yinsa ne domin ɗiba kewa ba don ƙoƙarin fahimtar abin da yake gudana a cikin fim ɗin ba. Amma dai a yanzu kan bana zuwa gidan kallon fim.

Eh, ina iya kunna wuta. Duk da ba ku fayyace wasu tsayayyar wuta ba, tinda mu lantatarki ma muna kiransa wuta. Sannan kuma wuta kala biyu da ta amfani a gida domin dafa abinci da kuma wuta ta itace wacce ake kunnawa domin ƙona wasu bayanai, ah, da basu da amfani ko ba a buƙatar yaɗuwar su a hannun jama'a. To a lokaci irin na sanyi akwai wuta kuma da muke kunnawa mu kewaye ta domin samun ɗumi. So duka wannan kaloli wuta da na lissafa guda uku, data wutar dafa abinci kamar ta gas ko risho, data itace ko gawayi da kuma wuta ta lantarki, dukansu ina iya kunna su idan dai har buƙatar kunna sun da amfani da su ta taso.

Na fi son takalmi shuɗi kuma shuɗin ma mai yatsa. Bana son mai tsarin slippers. Ina son wadda saman ƙafa ta zai ɗan rufe kaɗan kuma sannan a saka yatsa na. Shine irin takalmin da na fi so. Duk da cewar ina amfani da takalma kala daban daban. A misali ina amfani da cover shoe a lokacin damuna ko lokacin sanyi. Sannan ina amfani da wancan shuɗi a sauran lokuta. Amma lokacin da wani aiki ya tashi ko kuma shiga banɗaki, shi kuma ina amfani da slippers ne. So dan haka kowane takalmi a cikin wannan jinsi uku ina son sa a daidai lokacin da nake buƙatar sa. Amma in dai ba a wannan lokacin ba, to dai yadda nake son sa ban cika amfani da shi da.

Na fi sha wa-- na fi zuwa shagon sayar da kayan masarufi da kayan shaye shaye, irin su lemo, ruwa, yogurt da sauransu. Sannan da shagon da ake sayar da kayan abinci. Amma ban da wannan ban cika zuwa wasu shaguna ba. Su ma wa'ancan ɗin ina zuwa ne kamar misali da ƙarshen wata, lokacin da nake so na yi cefane a cikin gidana. To ina zuwa wannan shaguna domin na samu na sayi abin da za a yi amfani da shi a gidana yau da kullum.

Eh gaskiya ne ina da sha'awar kallon wata da daddare, ah domin yana da ɗebe kewa, wai yana sawa ka sake sanin girman mahalincin sammai da ƙassai. Ah, ɗaga kai kallon wata nasa maka tunaninnika ƙarida mara cikin zuciyarka, yana iya kai ni zuwa ga tsoron mahalicc ina da kuma sanin girmansa. Duba da yanda ya halicci duniya, ya halicci wata, ya halicci rana, ah ya halicci sama, ya halicci ƙasa. Wannan abin yana samun ɗebe kewa daga barin tunanin nikan duniya, musamman tunanin nakan da ka iya zama damuwa ga rayuwata. Sabida haka wasu lokutan ina ɗaga kai na kalli wata, domin na samu ne wannan nazarin a cikin zuciyata.

Gaskiya ni ba ma'abocin cin abinci mai yaji bane, sabida yana daga wanda cin yaji zai iya ta'azzara shi. Musamman olsa, ni mutum ne da na jima ina fama da olsa kuma cin yaji nata damin da ita tana fitar da ni daga hayyacina. Wannan ya sa sakamakon irin wahalar da nake sha idan na ci yaji, ya sa ba na sha'awa cin yaji kwata-kwata a rayuwata.

Ina yin abubuwa da yawa domin samun nishaɗi. Ɗaya daga cikin abun da na, nake yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina zuwa na kalli, ina buga wasan ƙwallon ƙafa duk sati sau ɗaya ko sau biyu. Hakan yana ba ni nishaɗi kuma ya sa na manta da dukkan damuwoyi na musamman a lokacin da nake tsaka da yin wasa. Sannan ina kallo. Yin kallo shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake ɗebe mun kewa ya sanya ni nishaɗi. Sannan zama da abokanaina, yawan zamana tare da su shi ma yana taimaka mun wajen ɗebe kewa da samu nishaɗi. Wannan a taƙaitce irin abubuwan da na aminta da su ke nan. Sannan karatu, musamman karanta abun da nake da sha'awa musamman Kur'ani. Ina jin daɗin karatunsa kuma yana sa ni nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciyata. To, ni dai a ɗabi'ata babu wani abu guda ɗaya takamaiman da zance shi ne yake sa ni jin daɗi da nishaɗi. Amma akwai abu guda ɗaya mafi muhimmanci wanda shi ne naga na taimakawa na gasa da ni, kuma ace wannan abun har yayi silar fitar sa daga cikin wata matsala. Wannan abin yana sanya mun jin daɗi a zuciyata kuma na samu nishaɗi.

Ina chajin wayata ne da daddare domin ina amfani da wayan tsawon rana. Tun daga safiya har zuwa dare ina amfani da wayata. Sai dai wani lokacin idan na samu kaina a zaune ofis, a ni kaɗai, shi ma ina yin chaji musamman in ba amfani da nake da ita. Amma takamaiman lokacin na chaji na shine lokacin da na samu kaina a gida, zan kwanta bacci. Wayata a chaji ne. Ta kwana tana yi tayi full caji sannan na cire ta. Amma a wasu lokutan ana samun yanayi na wahalar wuta, wanda daren zai yi katarar babu wuta to a wannan lokacin dole mutum ya nemi option ko nayi amfani da solar ko kuma in solar bata samu ba, nabari har sai gari ya waye. Idan ba ranar aiki ba ce sai na kai tagun masu chaji na kuɗi. Idan kuwa ranar aiki ce, to ina haƙura sai na zo wajen aikina. Da yake a nan ba mu fi rabuwa da wuta ba sai na saka chajina a nan. Wannan shine wura--, sune wuraren da nake yin chajina da kuma lokutan da nake yi.

Idanuwa na launi fari suke, sannan baƙin da ya ke tsakiya yana da baƙi sosai. Duk da wani lokutan farin yana canzawa idan saka maka ɗan ɗaurin ja, musamman a lokacin da na ke jin bacci ko lokacin gajiya ko kuma sanda in ke da wata rashin lafiya da take damuna a jikina, launin fari idan ya kan iya canzawa. Amma a abuna zahiri, idanuwa na fari ne da kuma baƙi ƙirin tsakiya.

Eh tabbas, ina raba wurin da nake a yanar gizo. Domin a cikin browser guda ina iya shiga wurare guda daban-daban kamar guda biyar zuwa goma. Amma kowanne akwai muhimmin abu da nake yi a ciki. Kuma san nan ina komawa cikinsa duk lokacin da nake buƙatar shiga baɗi na akan ko kuma wani abu mai muhimmanci.